Wannan disalmar, a kalmomin da muke amfani dasu a Hausa, tamkar wata kalma ce wadda ba ta da ma'ana yanda za ka fassara.

Koda yaushe acikin aiki mu ke, saidai wasu ma su karɓi namu. Mama shi aka sari ba mu je karɓawa, sai dai aka karɓi namu domin wata mutum.

Ana bun kai'idodin aiki sosai da sosai, sabida su ne zai tabbata maka da ka san miƙaƙe a wurin aiki.

Ina shuka tsirrai a cikin gida sabida suna da matuƙar kyau. Sannan suna sa farin ciki da annashuwa a cikin gidan ko wa in ya gansu za su birge shi.

A lokacin da ruwa yake ƙoƙarin zuwa, nakan ƙoƙari ne na samu gurin da ya kamata in tsaya, har sai ruwan ya ɗauke.

Eh ina ƙoƙarin kare wayata daga abubuwan da na tabbatar da za su iya zama mata matsala, kamar cututtuka irin waɗanda suke shiga cikin waya.

Da abin da zan yi, na kan yi ne domin kara aikina wurin nuna jajircewa da ba shi muhimmanci fiye da komai.

Gaskiya dai ba na tauna goro, ko da zan yi amfani da goro, sai dai idan wanda ya zama na magani ne, irin misali kamar namjin.

Na fi son lokaci na yamma wanda shine rana ta rabu ba zafi sannan kuma gari iska tana wa.

Eh wayarta tana daidai ta kanta, abun da ya shafa haske musamman inda rana ne hasken ta ya kan ƙaruwa sannan da daddare kuma duhu yake.

Eh, ina zubar da hawaye lokacin da nake yanka albasa, sabida kowane albasa yanayinta akwai yaji.

Yadda muke gaishe da mutane, muna yi ne gaisar da su ne cikin girmamawa sannan da girmama musu sosai yanda ya kamata.

Da safe na kansha ruwan shayi, ko in sha kunu, ko bayan nan sannan in samu shayi dai mai zafi.

Muna sabunta abubuwan da ya shafe computer, sabida wani lokacin abubuwan idan suka taru da yawa se an goge su tukun.

Abubuwan da nake tunawa daga yara sune, yanayin da suke wasa, sannan yanayin abun da suke ɗauka wa ƙwaƙwalwarsu.

Yadda muke tsara ayyukanmu na kullum, wani lokacin mukan amfani da na kullun, sannan akwai na wata sai na karshen mako.

Muna kula da gashin mu ta hanyar tsaftace shi da wanke wa da gogewa sannan da gyara shi sa mai, mai mekyau.

Ina wanke, ina tattara duk kayan da nake amfani da su ne, in wanke su zuwa karshen. Na kullum kuma saidai ƙara.

Na fi son hawa lifta, saboda lifta ta fi saurin kai ka inda kake so kaje cikin ƙanƙanin lokaci.

Ina hutawa ne a wurin aiki duk ƙarshen mako, na ƙarshen mako kamar ranan lahadi ko sati so ɗaya.

Eh muna kunna wuta da ice, sabida idan bama, ba muyi amfani da gas ba ko wutar nefa, mu kan yi amfani da ice.